Ina share gida sau uku a rana. Da farko ina sharewa da safe idan na tashi daga barci, sannan ina sharewa bayan an gama cin abincin safe, bayan rana ta ɗan fara ɗagowa sosai. Sannan muna sharewa da yamma bayan mun gama cin abincin yamma ko kuma bayan yara sun gama wasannin su sai mu zo mu share gida mu gyara ko'ina.

Ƙwarai ma ko ni ke sa turare kullum. Idan bansa turare ba waye zai sa sabida turare yakan sa mutane su tsoka. Shi yasa aka ƙafa mana dalili ta cewa da kai aboki da mai sayar, me, mai yin walda ko mai yin abin da ya ji ya fi zuga zugi, gwara ka yi aboki da mai sayar da turare domin ko banza za ka ji ƙamshi.

Gaskiya bana tafiya da sauri ina tafiya ne a natse, ba tare da yin sauri a cikin tafiyata ba, sabida wannan shine abin da ya dace kowane bawa ya siffanta da shi. Sannan tafiyata takan zama dakwai ɗan sauri sauri kaɗan, dan na yi latti, zan je wurin aiki to a wannan lokacin ni ma nake ɗan yin sauri kaɗan kaɗan, sabida kada in makara a gurin aikina. Sannan ga mata kuma ba'a so suna tafiya da sauri, sabida yana ɗaya daga cikin kama mutunci su da ya kamata ace sun yi a koda yaushe.